Assalamu alaikum. To lallai na fi son a dafa mun kwai, a dafa shi ya nuna sosai a sa mashi ruwa da yawa. Domin idan kaman ba a samar ruwa deyawa ba, so da dama zai yi nan tauri. To amma ni na fi son shi in an dafa shi kana taɓa shi yana wargaje wannan to sai an sa ruwa dewa.

Assalamu'alaikum. Lallai in ya kama ina tafiya da sauri amma soda dama tafiya na a hankali ne amma kamar ana jira na ko kuma ina gaggawa ne a sa cimma wani abu to dole sai na haɗa da tafiya da sauri amma ba wai ya zama na ɗabi'antu da haka ba ne. Tafiya da sauri ba dabi'ata bace.

Assalamu alaikum. Na fi son in dan zauna na zauna, eh, baya na yana mike ba a tanƙware ba domin hakan yana iya haifar ma mutum dauro. Dauro kuma abu ne da yake zama wa mutum larura idan girma ya kama mutum.

Assalamu alaikum. Magana na gaskiya, na fi son yin amfani da tawada mai launin shuɗi. Ko da, ko da yaushe, eh na fi jin daɗin amfani da shi kuma ko rubutuna ina ganin kala, launin shi yana sa ni ji daɗin kuma ya ƙayatar da ni shi rubutun.

Assalamu alaikum. Magana na gaskiya, na fi son ɗaƴan ita-- daga cikin ƴaƴan itace, na fi son lemu domin shi idan na, amfani da shi. Bayan cin abinci, to na sha ruwa sosai, to abin yana sa abin da na ci, shi lemon nan yana sa abin da na ci, ya narke da wuri.

Assalamu alaikum. Lallai abun da ya fi mahimmanci a cikin abokantaka, riƙe gaskiya da amana. Ba muna abokantaka ba da kai ya zama a bayanka, zan faɗi abin da ba zan iya faɗa a gabanka ba, ko ya zama ina munafuntanka. Magana na gaskiya riƙe amana.

Kwarai ina iya jefawa amma ya danganta ga ƙarfina, domin yanda ya fi ni ƙarfi shi in zai jefa dole tashi ta zama tane santar da nawa domin ƙarfinmu ba ɗaya ba. Amma ina iya jefawa dai dangwagwado nesa kamar dai yanda ƙarfina ya kama haka.

Assalamualaikum. Lallai, eh, tsallen igiya abune da ni kaina yana cikin abunda nake amfani da shi wurin motsa jini a da, a baya. Ina iya yi har zuwa ga yanzu ina iya yin tsallen igiya kuma tsallen igiya lallai sabida muhimmancin shi a-dan abune da na saba ina yi da.

Assalamu alaikum. Lallai ina kunnawa saboda sha'afa, soda dama ina wani abun da ya janye mun hankali. To, idan na kunna sanarwan app to yana tunatar da ni cewa abun nan da na yi niyyan aiwatarwa zuwa lokaci kaza, lokacin yayi. To, kaga yana da muhimmanci.

Assalamu alaikum. Lallai ina ba da ra'ayi a aiki dangane da abin da ya shafi wahalin da ke cikin aiki, ga abubuwan da ya zo aka same shi cikin sauƙi da aiwatar da shi akan lokaci, da kuma, eh, ƙalubalai da ake fuskanta a cikin aiki to.

Assalamu alaykum. Ayyukan gida da nake yi da kullum ya, ya shafi share cikin ɗaki, share tsakar gida da sauransu, da kuma abin da ya danganci, eh, wanke kwanukan abinci da kintsa su, da kuma, eh, jera kayayyaki.

Assalamu alaikum. Lalle teburinmu a wajen aiki suna nan da dama kuma akwai masu tsawo akwai gajeru. Su masu tsawon ya danganta ga bisa ga ayyukan da ake yi ne a kansu. Su kuma masu tsawon masu gajerun.

Assalamu alaikum. Kwarai ina iya dafa abinci domin tun ina makaranta nake dafawa da kaina. To har zuwa yanzu da na bar makaranta, dafa abinci ya zama mun wajibi. Na fi son ma na dafa da kaina domin na fi jin daɗin girki na fiye da girkin da wani zai yi mini. Don haka shi ya sa na fi son dafa abinci.

Assalamu alaikum. Ƙwarai ina da sa hannu a saƙonnin mu. Domin abu ne da, da amincewa na kuma na san da shi. Abu ne da yake cikin zuciya na kuma ba zan iya mantawa da shi ba. Don haka da sa hannu na game da saƙonnin mu. Abu ne da yake da muhimmanci.

Assalamu alaikum. Lallai ina cin, eh, salati domin ƴa'ƴan, eh, su ganyayyakin nan suna da mahimmanci a jiki. Suna ƙara lafiya kuma suna tada ƙarawa jikin bil'adama, eh, garkuwa, ƙarfafa garkuwan jikin bil'adama. Gama da wasu cututtuka.

Assalamu alaikum. Lallai na fi son matsakaicin gudu na fanka domin shi in yana gudu a hankali ba lallai ba ne iskan ya ishe ni. Haka kuma idan yana gudu da ƙarfi, yana tsorata ni, so da dama in ga kaman zai iya, ah, fashewa ko ya ɓalle ya zo ya cutar da ni.

Assalamu'alaikum. Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a domin rana ce da muke tafiya ibada kuma rana ce kamar rabin rana take. Ayukan da ake niyyan aiwatarwa a wannan rana ba ayyuka ne da ma me yawa ba, to mutum yana iya tafiya ibada, ya dawo kuma ayyuka ya sami kima.

Assalamu alaikum. Lallai abincin gargajiya da na fi so ita ce ɗanwake da dambu, sai kutwo miyan kuka. Waɗannan nau'o'in abinci su na fi so a rayuwata fiye da kowane irin abinci. Domin musamman.

Assalamu alaikum. Lallai na fi son zama a kujera domin idan ina zaune a tabarma sau da dama ina kishingiɗa daga nan kuma bacci sai ya ɗauke ni. To abin da na fi so, na fi son in zauna a kan kujera musamman ma idan ban son bacci ya ɗauke ni. Don haka shi ya sa na fi son zama a kan kujera.

Assalamu alaikum. Lallai ina jurewa zafi ta hanyar cire amfani da singileti, na cire taguwan da take jikina, sai kuma na yi samu ruwan sanyi na yi wanka, na sanyaya jiki. To da hakan.

Assalamu alaikum. Magana na gaskiya waya ta zame min kaman ɓangaren jikina. Bana iya, ya minti goma ko minti ashirin ban duba waya ta ba kuma ban yi amfani da shi ba. Kuma aikina ya danganci abu-abu ne da nake hulɗa da jama'a sosai da dama za su kira ni.

Assalamu'alaikum. Lallai bikin ɗaurin aure sai na al'adu da kuma bikin Maulidi. Wayannan bukukuwa su na fi so fiye da kowane irin bukukuwa. Musamman ma shi na Maulidi domin yana tunatar da ni fiyayyen halitta annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamu alaikum. Lallai ina yin waƙa cikin zuciya, musamman ma idan ina da wani takaici ko wani abu yana ɓata min rai. To idan ina waƙan yana sa ni na manta da wannan abun nan da yake ɓata min rai ko yana sa ni na ji wani nishaɗi da hakan har na manta har abun ya fita raina.

Assalamu'alaikum. Lallai ina fara aiki kullum daga karfe goma na safe nake farawa. Hakan yana sa ya zama cewa abin da ba sai rana ta, ta, ta yi ba don abin da nake son na aiwatar ya kasance na aiwatar, na aiwatar da shi a kan lokaci.

Assalamu alaikum. Lallai na fi zuwa shagon da ake saida kayan masarufi, wanda ya danganci ruwan sha, eh, eh, siga, ruwan, eh, lemon kwalba, sabulu da sauransu haka. Saboda abubuwa ne da nake bukatun su kullum a rayuwa.

Assalamu alaikum. Lallai da yamma kafin na kwana, abin da na fi yi na fi yin karatittuka, in yi nazarin karatittuka kuma na yi bincike na yi rubuce-rubuce har zuwa lokacin da bacci zai ɗauke ni. To bayan haka sai na yi addu'a kafin na kwanta.

Assalamu alaikum. Lallai ina yin aiki bayan lokaci, idan misali ayyukan suna da yawa. Amma idan aiki bayi da yawa, bana yi bayan lokaci. Ba wai ko da yaushe nake yi bayan lokaci ba, sai lokacin da ayyukan suka yi da yawa domin ya zama cewa, an cimma muradin aiwatar da ayyukan na akan lokaci. Haka nan, shima haka yake.

Magana na gaskiya, na fi son bas domin shi bas diddade yi, mutane suna da yawa yake yiwa mutane fiye da taksi. Ana iya, ana cikin tafiya a zauna ana hira, zarce da hira bisa ga yawan mutanen da ke ciki. Kuma mutum zai ji wani abin da zai ƙaru fiye da taksi.

Maganana gaskiya bana iya ɗinka tufafi domin bani da ƙwarewa a harkar ɗinki. E, ɗinka tufafi ya shafi ƙwarewa ne ga wanda ya koyi yadda ake ɗinka tufafi amma, e, abin da ya shafi kaman ƙaramin wuri haka da zan ke so na ɗinka ina iya kokari na yi amma ba bisa ga ƙwarewa ba.

Assalamu'alaikum, ina jira a layi da haƙuri domin duk abinda ya zama babu haƙuri mutum bai iya yin shi, musamman ma abinda ya shafi layi. Dole sai ka haɗa da haƙuri sai ka zauna kuma kana bibiyan mutane ana hira, hakan zai sa har a zo kan ka daga ya.

Assalamu alaykum. Wayan da nake amfani da shi waya ce Android ƙiran OPPO 15A. Wannan waya ina jin daɗin amfani da shi. Na yi wayoyi a baya masu ƙira daban-daban amma wanda na fi jin daɗin shi, shi wanda nake amfani da shi yanzu shine OPPO.

Assalamu'alaikum, magana na gaskiya, na fi son shayi domin shayi yana ƙara gina jiki. Ni kuma mutum ne marar jiki. Amma misali da kaman ko da yake shi, eh, kowanne akwai bigiransa. To, dama wan lokaci idan ina son na yi aiki, inji na cikin ƙarfi.

Assalamu alaikum. Lallai ina musafaha da jama'a da mutane daban daban. Domin hakan yana nuna girmamawa, yana nuna ana tare, yana nuna kyakkyawar alaƙa. To so da dama idan mutum ya gaisa da kai ba musafaha sai ka ga kamar yana riƙe da kai da wani abu a cikin zuchiyarsa.

Assalamu alaykum. Lallai ana cimma manufan tallace-tallace domin eh, ita tallace-tallace aba ne da ya danganci sanar da jama'a abun da ba su sani ba game da manhaja ko wata abu da ake so a sayar. To, idan ana so da dama, idan na sanar ina samun masu so.

Assalamu'alaikum. Wurin aikinmu ya danganci wuri ne na gyare-gyaren kayayyakin alatu, kayayyakin zamani na na'ura. To waɗannan, eh, kayayyaki, ah, suna nan iri daban-daban. Abune da suka shafi fanka, TV, eh, injinan wanki, wanke tufafi da sauransu. To a wajajen aikin namu.

Assalamu alaikum. Lallai na fi son kiɗan ban diri domin abu ne da yake tunatar da ni fiyayen halitta kuma yake ƙara mini soyayyan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Don haka duk sanda na ji ana buga shi ko da ba a yabo ciki, sai na ji yana ƙara mini shaukin fiyayen halitta. Annabi Muhammadu Allah sallalahu.